Am wurin aikina yana nan dai zan ce yanda yake dai bene ne gaskiya. Bene ne hawa goma a bakin titin Ahmadu Bello Way da ke jahar Kaduna State yauwa. Sannan wurin aikina specifically ofis dina yana nan hawa flo ta ɗaya, flo ta ɗaya daga da zaren ka shigo cikin benen gidan. Ana kira yasa, eh, Ahmad Talib House. Da zaren ka shigo cikin gidan in ka hau bene na ɗaya to a nan za ka ga kamfanina. Nan ne wurin aikina yake. Ana mai kira da suna Suleiman Anko. Eh, a nan nake aiki.

Kwarai dagaske ina iya tuƙin mota. Na soma tuƙin mota tun ina ɗan shekara misali sha tara zan ce ko zuwa ishirin a dubu biyu da goma sha bakwai kenan. Eeee wajen shekaru bakwai yanzu baya haka. Gaskiya ina tuƙa mota, ina tuƙa mota. Na iya na iya tuƙin mota har nakan ɗauki wa'innan matafiya in tuƙa su banda matsala da tuƙin mota. Amma ƙirar motar da nake tuƙawa ita ce wannan ƙaramar Starlet. Starlet ana mata laƙabi da talo-talo. Manual ce ƙwarai dagaske.

Eh, ina tabbatar da ingancin aiki yayin da, abun da ake so a cimma aikin ya samu. To, lalle zanga nan, a nan gaba zan tabbatar da lalle aikin yayi, yayi, yayi inganci. Don sabida mu aikinmu akwai iyaka da zarar ka iso dai abubuwan da kake son har haɗawa duk sun haɗu sun kammalu to shine ingancin aikinka. Ka gane shige da fice da sauran abubuwan da ya shafi harka ta kuɗi, da mu'amala da kuɗi da sauransu. To, idan komai dai ya fita daidai wannan shine ke nuna aikin ka yayi inganci.

To a halin gaskiya dai yanayin ɗakin da na fi so na fi son ɗaki babba mai fadi, babba mai fadi da sauransu mai kayan alatu wanda kayan alatu zai shiga. Dan sabida a gaskiya ina son ɗaki mai fadi sosai, in kawo babban gado in ajiye, in kawo kujeru da sauransu ɗakin zai kasance ciki da falo da sauransu. Hakanan kuma na fi son ya kasance bayi na ma na wanka yana cikin ɗaki. Yauwa hakanan dai nake son ya kasance. Hm.

To ahalin gaskiya ni dai ban san akwai wata kwayar cuta da take kamawa waya ba. Gaskiya sai yau na taɓa jin wannan, eh sai yau na ji daga wannan tambayan tambayar ka. Ban san cewa akwai wata kwayar cuta wadda take shafan wayar hannu ta salula ba. To amma dai zan ƙara in bincike, na gode da wannan tambayar da ka yi. Amma a halin gaskiya ni ba wata kariyar da nake ba wa waya ta don sabida wai wata kamuwa da wata kwayar cuta. Akasari ma ni ban san da wannan, da wannan fatawar ba. Amma dai ba matsala zan yi bincike in ga, in gano mene, mene hakan yake nufi kuma in hakan yana yakan iya faruwa sannan kuma ta yaya zan ba wa waya ta ɗin kariya domin kada ta kamu, domin kamuwa, kada ta kamu da wannan cutar kwayar cutar. Ina gode, na ji daɗin wannan tambayar sosai sai kuma tambaya ta gaba.

To tambayar ka dai tana tambaya ta waɗanne apps na ke amfani da su sau da yawa. To a halin gaskiya dai, apps ɗin da nake yawan fi yin amfani da su, su ne waɗannan apps ɗin sada zumunta. Sada zumunta kamar irin Twitter da WhatsApp, Telegram, Facebook a halin gaskiya dai na fi amfani da su. Sannan sai apps ɗina da nake amfani wajen yin karatu, kamar karatun Alqur'ani wato na addini kenan. Shima apps ɗin nan ina yawan yin amfani da shi. Sai na karatun abin da ya shafi boko da sauransu. Eh su ma ina yin amfani da su. Da dai, amma dai ba wanda zaifi kama da na karatun Alqur'ani na da na hanyoyin sada zumunta da en uwa da abokan arziki musamman WhatsApp daga WhatsApp zanje sai Twitter. Wannan shine na biyu sai kuma apps dina na hanyar shigowan saƙonni wato email. Shima nakan yawan yin amfani da shi, sabida ni ina neman aiki so nakan yawan tura saƙonni kuma da tsammanin, shigowar saƙonni. To shi wannan shine. Na ji dadi tambayan nan. Na gode.

To ni dai in naje wurin aiki na kan filaye da dama na kan zuwa in ci abinci idan na fita aiki. Akwai filin wacce take siyar da moi moi a bakin titi wato alala kenan a bakin titi can idan za ka haye na Seven-Tees idan za ka haye na kasuwa kenan kafin ka ƙara Seven-Tees. To na kan je filin ta na sayi alala in ci. Sannan kuma akwai hajiya ita ma na kan je filin ta wata rana. Sannan wani sa'in na kan je ta bakin gate yan hamza zayyat akwai mai saida abinci nan wata ramma kuma na kan tsallakewa zuwa Sakwato Road in je in ci abinci daga can. Wannan sune wuraren da nake zuwa in ci abinci yayin da na fita aiki kenan a wajen aikina. Sai dai wata ran kuma na kan iya zuwa da abinci na a kula kaya na sai in ci kaya na a can. Yauwa shi ne.

To a gaskiya tambayar ka tana cewa kana fi son zama a kujera ko tabarma. A halin gaskiya ya danganta da yanayin wannan dina, yanayin da nake ciki a wancan lokacin. In kamar na yi dogon tafiya ne na zo ina so zan nayi huta, na kan fi bukatan zama a kujera, a taburma kai. Amma in ɗan zama ne hakan nan kawai ina ɗan zama na ɗan ƙaramin lokaci ko ina ɗan jiran wani abu hakan nan kafin in ƙara wucewa, to a wannan kan, a kan kujera ma ya wadatar zaman kujera. Sabida ka ga shi zaman kujera dai kuma ya fi, musamman in kujerar yana da filin jingina. Saboda yayinda ka zo tashi ba za ka ci wahalan tashi ba. Amma in ka zama a tabarrma in ka zo tashi zai ɗan ba ku wahala. Amma in ka zama a kujera za ka iya, za ka iya tashi a sauwake ba tare da ka sha wahala ba. Wannan shine a taƙai ce.

Tambayar ka dai in tana cewa wai ko ina kulle ƙofa a kullum ko kuwa ba na kulle ƙofa a kullum. E, ina fatan dai kana nufin ƙofar ɗakina ko kuwa ƙofar gida da duka dai kai kam a shi kulle ƙofa kullum mu kam kulle ƙofa. E, in mun za shiga kwanciya, mun zo yin bacci mu kam kulle ƙofa don sabida gudun ɓarna ko kuma shigowar wani abu wanda zai zo ya raunata ka ko ya ma ɓarna a cikin gida ko cikin ɗaki. Shiya sa muke kulle ƙofa don gudun ɓarayi da dai sauransu. Kwarai dagaske muna kulle ƙofa idan za mu kwanta.